Eh kwarai kuwa ina zuwa gidan fim. Ina zuwa kallo a gidan fim. Ina kallon wasanni na ball, wasanni na fada ko kuwa wrestling. Ina kallon Indian fim kuma da su American fim a gidan fim. Dun gaskiya watarana in na gaji a wajen aiki ina iya zuwan gidan fim na je na yi kallo dun in kwantar da hankali na kuma na yi nishaɗi. Zan iya ce ina zuwan gidan fim sosai. Daya a sati zuwa biyu a sati ina zuwan gidan fim. Zan je na kalla wasanni, in kalla fim, in kalla ball da kuma duk ran da team nawa za su yi ball wato Barcalona ina zuwan gidan fim in je in kalla wasannin su. Dun haka in ina gode wa yanda aka kawo tsarin gidan fim dun gidan fim yana burge ni sosai. Ina kallon gidan fim da gaskiya. Da kuma ina bada shawara ma ko wanne har in za'a a iya samu ana kallo ana zuwa gidan fim hakan yana da kyau amma ana daɗe a gidan fim al'dare shine bai da kyau.

Eh, korai kuwa ina son ɗaukan hotuna. Amma matsala in bani da waya mai kyamara mai kyau, amma ina son ɗaukan hotuna. Hakanan ina da hotuna ya kai dubu biyu a wayana wanda na ɗauka. Dun na ɗauka hotuna ina iya ajiye, wato kama memories na baya. Ina ajiye abubuwa na baya a cikin kaina. In na zo wata rana ina gani ina tunawa tsohon abokanai na ma ina tuna da su a cikin hotuna. Saboda haka ina son ɗaukan hotuna. Kuma ɗaukan hotuna yana da kyau. Shi ya sa na ɗauka hotuna na, ina sa su a cikin Google app nama don ya mun storing. Duk randa na rasa wayana zan iya zo in ɗauka, in ci gaba. Gaskiya ɗaukan hotuna yana da kyau. Ina ɗaukan hotuna.

A gaskiya kayan marmari da na fi so shine Coca Cola. Na fi son Coca Cola a cikin duka kayan marmari da kuma awara. Ina cin awara. A kayan marmari na fi son Coca Cola ba wai don Coca Cola ya fi amfani ko wani abu ba. Amma abu ne wanda na saba tun ina ƙarami. Abu ne wanda ya kasance ana sha a iyalimu. Saboda haka na tashi ina son Coca Cola. Hakan ne na tashi na fara shan Coca Cola. Harna saba da Coca Cola. To, an iya ce a kayan marmari Coca Cola na fi so a kayan marmari. Shi ne gaskiya. Duk zan iya ce a sati ina shan Coca Cola sun uku. Ka ga wato kenan ina son shi da dama sosai. Saboda haka a kayan marmari Coca Cola na fi so. Ba wai bade ba na son wain su ba. Akwai irin su Fanta da Maltina ina sha. Amma Coca Cola na fi so.

Eh ƙwarai kuwa ina sanya hula. Ina sanya hula. A farko ina sanya hula domin sanyi, a biyu ina sanya hula domin wanka ko kuwa fashion. Haka nan ma ayayinda nake magana akwai hula a kaina. Saboda haka zan iya ce ina sanya hula. Hula yana da kyau. Hula na ma sun kai biyar. Saboda haka ina da hula da yawa. Ina sanya hula kuma hula yana da kyau. Kuma shawara ina bada ana sanya hula domin hula yana haɗaɗɗa mutum sosai. Hula kuma abun burge wa ne gaskiya. Saboda haka ina sanya hula. Na gode.

Ni na fi son kayan zaki akan kayan gishiri. Eh, don kayan zaki gaskiya shi nafi so. Ba mu fi son kayan gishiri ba. Saboda haka zan iya ce na fi son kayan zaki irin su lemu, kunu, aga irin su jus shi nafi so. Ni ban fi son gishiri ba, bana cika son gishiri. A abinci ma bana sa gishiri. Amma suga ina son siga. Saboda haka na fi son kayan zaki mai siga sosai. Kwarai kuwa kayan zaki shi nafi so. Ba wai kayan gishiri bai haɗu ba, amma kayan zaki yana da na daban ne kawai. Yanzu mangoro, irin jus na mangoron nan shi ma kayan zaki ne. Kuma kasan wancan na daban ne. Saboda haka kayan zaki shine na farko, har ummi ne nakan.

Eh kwarai kuwa ina tafiyan kasuwanci. Ina tafiyan kasuwancin ɗinki a kasuwa. Dun ba mutum bari dogara akan iyaye ba. Saboda haka ina yin kasuwanci, ina ɗinki da kuma ina siyar da cin cin. Akwai kasuwanci da dama ko ina dai ni ina neman kuɗi ina kasuwanci na. Domin in ba kasuwanci a zamanin nan gaskiya sai hankali. Akwai makaranta, akwai komai. Ɓa an dogara kan iyaye kawai abun ba zai yi ba. Saboda haka ya kamata mutum ya haɗa da kasuwanci shi ya sa ina yin kasuwanci. Kuma zan yi ce kasuwanci abu ne mai kyau sosai. Ana yin kasuwanci.

Kana rufe baki lokacin hamma, gaskiya wannan tambayan nan tambaya mai kyau ne. Zan iya ce a, kwarai kuwa ina rufe baki wajen yin hamma. Domin in ba rufe baki ba in za yi hamma, in kana da ɗan tari ko kana da ɗan mura, garin yin tari zai yi tarin ka ya fita ya kama wani. Amma in ka rufe bakinka gwajin yin hamma, zai iya kare daga wannan damuwa nan. Saboda haka rufe baki gwajin hamma yana da kyau. Kuma shawara ina ba da ana rufe baki in za a yi hamma. Gaskiya wannan tambaya ne mai kyau. Rufe baki wajen hamma ko kuwa lokacin da mutum zai yi hamma yana da kyau.

Sau nawa na ke share kura? Ina share kura ba irge. Ina share kura sosai. A kowane lokacin da naga kura, ko a ɗaki ko akan kaya na, zan share shi. Saboda haka ba, babu ukuwa ba, nan ban lokacin ko kuwa sau nawa na ke share kura. Zan iyace ina share kura ko wane lokaci. Share kura ina yi ko wane lokaci shine kawai ina share kura ko wane lokaci. Dun, har in za ka bar kura, sai ta miyaye. Kura zai iya taru ɗu yawa kuma zai iya zama cuta. Saboda haka kura bai da lokacin sharewa awaje na ne. A share kura kawai ko wani lokaci shine.

Wane irin tsintsiya na ke amfani da shi? Gaskiya tsintsiyan da nake amfani da shi, tsintsiyan kwakwa ne. Tsintsiya, tsintsiya ne wanda an gyara shi da ganyen kwakwa. Shine irin tsintsiya wanda nake aiki da shi. Tsintsiya in za a yi kasamu ko a daji ko a gwana. Misali yanzu mun in mun je gwana za mu cire tsintsiya in mu gyara mu bushar da ganyen kwakwa. Za mu zo mu ɓare mu yayyanka shi. Shine zai zama mana tsintsiya. Tun na tashi tun ina ƙarami shine tsintsiyan da nake aiki da shi. Saboda haka tsintsiyan kwakwa shine tsintsiyan da ina aiki da shi.

Babu, ni ban iya tuƙin mota ba amma ina tuka keke ina tuka mashin, amma mota ban iya tuka mota ba. Amma ina kan kwaya yanda zan tuƙa mota. Domin mota yana da kyau gaskiya. Siya mota yana cikin mafarki na, yana cikin abubuwan da zan zo in yi saboda haka zan fara kwaya tuƙa mota amma a yanzu ban iya tuƙa mota ba. Ina duba fili da dama inda zan kwaya tuƙa mota. Saboda haka ban iya tuƙa mota ba amma ina so in kwaya.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. In na zo na nayi aiki da daddare ko kuwa na yi karatu na dannawaya, zan zo in yi bacci da rana domin barci yana da amfani. Zan iya ce bacci rana ma yana da amfani sosai. In na yi bacci irin ɗan guntun ciwon kai da ciwon baya da ciwon jiki wanda yana ɗan mun kaɗan kaɗan, da zara' ina barci da rana duka zai tafi. Saboda haka ina bacci da rana. Kufa kuna bacci da rana ne? To a yi bacci da rana, al'umma a yi ma a yi. Yanzu zan iya ce yau ma na yi bacci da rana, tashi wa na daga bacci ne, na ci gaba da aiki. Kana so ka ji wani abu da yawa daga sakanin bacci ne? Abokanai na ma suna bacci, mamana tana bacci da rana, kowa a gidannan yana bacci. A makaranta ma ana samu bacci da rana, muyi bacci na dole. A ce mana mu kwanta muyi bacci da dole. Saboda haka bacci da rana yana da matukar kyau. Yanzu in na yi bacci da haka yana kwanta, na yi mafarki na, na ji daɗi, na tashi, na koma aiki kuma bacci yana sa fiskan, fiskan ɗan adam ya gyaru. Za ka ga fiskanka yana yin glow wato yana walƙiya har in ka yi bacci da rana. Irin su kumburin fiska, su wayan sababuwa, su nan guyi, su gajiya duk bacci da rana yana saukewa. Saboda haka ina ba da shawara ana bacci da rana.

Wani irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine wasan ball. Wasan kwallo kenan na kafa shine wasan da nake yi a waje. Duk inda naje da yamma in na gama yawo, na yi karatu, na je class na dawo, ina zuwa yin wasan ball. Shine wasan da nake yi a waje. Amma wasan da nake yi a cikin gida, ina buga wasan game. Amma a waje wasan ball nake bugawa. Wasan ball yana nan da daɗi. Ina jin daɗi in nake yin wasan ball. Ina yin ball da zuciya ɗaya kuma ball exercise ne. Duk inda nayi ball naɗan ji jikina yana min daɗi. Ba na jin nawwi gajiya zai soka. Shiyasa ina wasan ball. Wasan ball ya haɗu.

Ina kake son ziyarta? Inda na fi son ziyarta shine filin kallon wasan ball. A can na fi son ziyarta. Wato duk inda ana kallon ball can na fi yin ziyara a can. Dun ni ina son ball sosai sosai. Saboda haka zan ce filin kallon ball ko kuwa gidan kallon ball shine inda na fi ziyarta. Dun ko wani yamma ina zuwan in kalla ball a filin kallon ball. Can ni na fi ziyara a can ko ina a can na fi ziyara a filin kallon ball. Saboda haka kallon ball yana da matukar amfani kuma ina gode wa Allah yanda ina da dama ina zuwan filin kallon bal.

Kuna da WiFi a gida? Gaskiya wannan tambaya ne mai kyau. Amma ba mu da WiFi a gida. Ba mu da WiFi. Iya inda muna da WiFi shine a makaranta. A makaranta muna da WiFi amma a gida, a gida ba mu da WiFi. Don mun tashi a cikin zan iya ce gidan da basu da kuɗi sosai wadda za muyi mu siya WiFi mu aje a gida. Amma kuma muna aiki da data. Amma WiFi ba mu da shi. Amma muna ƙoƙari za mu siya WiFi a gidan nan da yardan Allah. Amma maƙwabcinmu suna da WiFi. Suna aje WiFi a gida. Suna aiki da WiFi. Amma mu a nan ba mu da WiFi gaskiya.

Sau nawa kace amfani da wayarka? Lokutan da nake amfani da wayata ba irge. Zan iya cewa ina amfani da wayana ko wani lokaci, daga safe zuwa yamma zuwa dare. Ko wani lokuta ina amfani da wayana. Banda siyayyan lokaci wanda zan ce ga lokacin nan ne ina amfani da wayana. Ko wani lokaci kawai ina amfani da wayana. Shi ne gaskiya. Yanzu haka da safe na shiga TikTok, da rana na shiga Instagram, na shiga Facebook, na shiga Twitter, na je nayi kallon fim, na ji waka, na hau intanet, nayi komai. Ni dai kawai ko wane lokaci ina kan wayana kuma ina karatu a cikin wayana. Saboda haka sau nawa ina amfani da wayana? Ba irge, ba number. Ko wani lokaci, ko wane sako, ko da safe, ko da rana, ko da yamma. Har in na kai caji dai ba zan yi aiki da shi ba in yana ba rin caji. Amma in yana hannuna, ko wane lokaci kawai ina aiki da wayana. So lokacin da ina aiki da wayana ba, ba irge, ba budama ko wane lokaci kawai ina aiki da shi. Waya abu ne mai kyau. In ka yi kaɗai ba wanda zaka yi magana da shi, ka ga, za ka ɗauka wayanka ka yi aiki da shi zai iya sa ka kaji daɗi ko kuwa kaji kamar akwai wani a tare da kai ko, ko da babu. Saboda haka banda lokaci ko kuwa in ce so nawa ina aiki da wayana, amsa in shine ko wane lokaci shine amsan da ina aiki da wayana. In akwai abubuwa kuma wannan zan iya ƙara faɗa akan wannan. Yana nan da ɗan diba a gaskiya. Dun waya ya haɗu, waya ya haɗu sosai. Waya duk randabanda waya ma ina ji kawai kamar bana jin daɗin jikina. Duk abun da nake yi kawai za haga yana ban haushi. Amma da zan rike wa-waya na sa waka, na sa fim, zan fara jin daɗi, zan fara murna. Ina kallon wayana kawai komai yana faru. A haka ɗin yana sani inji daɗi. Na gode.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeruna suna da daɗi. Domin irin kujerun da nake amfani dasu kujeru ne masu dolof ko kuwa ana iya ce cushion. To a haka in ya sa kujeruna suna da daɗi. Domin in nayi amfani da kujeru irin na karfe ko katako, zai zo na ne ba zai man daɗi na zama ko na yin ayuka ba. Amma ina using na cushion ne shi ya sa kujeruna suna mun daɗi na zama. A takaice zan iya ce kujeruna suna da daɗi. Hmm, don in na zauna kan kujerana daga safe har rana zan iya manta ko ina zama don daɗin kujerana. Kaga kujeruna suna da daɗi kenan.

Ya ka ke neman izinin hutu? A wajen aikina ko a makaranta ko a gida akwai hanyoyi da yawa wanda ina neman izinin hutu da shi. A farko ina neman izinin hutu ta gwajin saƙonni, saƙo wato rubucecen saƙo ana iya ce da shi leta. Ina amfani da leta a gwajin rubuta sako don neman izini na hutu. A na biyu ina amfani da tambaya na mai gidana a wajen aiki ko kuwa malamina a makaranta, dun izinin hutu. Na uku ina iya bada complain ta social media. In bada complain nawa akan me yasa ina so inyi hutu, a akan za a iya bani izinin hutu. Akwai hanya da yawa na neman izinin hutu. Domin in anyi aiki ya kamata a nema izini a huta. Aiki kullum ba shi bane. In ka yi aiki da yawa gajiya zai iya taru a jikinka ya kamata ka huta. Saboda haka ya kamata innema izinin hutu a wajen aiki. Shi ne ina neman izinin hutu ta hanya daban daban, daban daban da kala kala. Haka in yana da kyau gwajin neman izinin hutu.

Kana fin son fensir ko alkalami? A gaskiya ni nafi son fensir akan alkalami. Dukansu suna da amfani sosai, amma nafi son fensir akan alkalami. Domin ni ina son drawing, ni artist ne. Innayi rubutu da fensir zan iya goge shi amma har in nayi rubutu da alkalami ba zan iya gogewa ba. Kuma, kasan ana cika samun kuskure saboda haka fensir mini a gwajena, ya fi alkalami. Domin duk iranda nayi rubutu in bai mun ba, zan goge in karayi sabo. Ko son daya ko son biyu ne, zan kara in goge inyi sabon rubutu, har inda fensir ne amma in da alkalami inna rubuta na rubuta, saboda haka na zaɓa alkalami a saman fensir. Amma alkalami shi yana da kyau rubutun sa na da kyau shi kuma amfaninsa in ka rubuta abu kaman sako in ka bada ba wanda zai iya canjawa. Amma ana fensir in ka rubuta sako wani zai iya canjawa ya goge ya saka wani rubutu a ciki. A ni shawarana ana aiki da alkalami amma daɗin rubutu da sauƙin aiki da drawing ina gani zan zaɓa fensir a sama da alkalami.

Kana iya hawan keke? Kwarai kuwa ina iya hawan keke. Ko kuwa kwarai kuwa ina hawan keke. Ina da keke kuma ina hawan keke. Na kasance ina tuƙa keke tun ina yaro. Tun ina in shekara goma zuwa goma sha biyu na fara tuƙan keke. Amma farkon tuƙa keke na, na ji ciwo. Na sha wahala da dama da ina kwaya tuƙa keke. Farkon keken da na fara tuƙa keken abokina ne ya ba ni ɗani. Na tuƙa, na fara kwaya akaɗan, akaɗan, akaɗan har na zo na iya tuƙa keke. Na biyu, na ƙara karɓa ina kwaya in faɗi, in faɗi, in tashi, in ci gaba. Ahaka, ahakane na fara kwaya tuƙa keke. Inda kuma na zo na samu ci gaba, da aka siya mun keke a gida shine inda na samu ci gaba. Lokacin na ɗauka, lambana ɗaya a class aka siya mun keke a gida. Na fara kwaya tuƙa keke daga lokacin na yi keke. Zan fita daga safe na tuƙa keke har yamma ban ji komai ba. Amma ƙafana ne na damu na wata rana inda nake tuƙa keke. Saboda haka ina tuƙa keke, ina iya hawan keke, ina tuƙa keke kuma ina kwayar da keke. Inda kana son kuka kwaya keke ka zo zan kwaya ma. Amma yanzu kan hakan lamban da keken amma ina iya tuƙawa. Last da na hau keke kafin na je makaranta ne. Shine last lokacin da na hau kaman keke. Amma yanzu a haka na fara girma ban san man zan iya siya keke ina tuƙawa ba. Amma iya hawa na iya hawan keke. Tun da tambaya in kana iya hawan keke ne? Ko kuwa kana iya hawan keke? Eh kwarai ina hawan keke shine amsana. Kuma na iya tuƙa keke ba hawa kawai ba. Zan tuƙa in hawa, zan kai zan iya je daga gari zuwa gari da keke. Dun na garna kwaya keke yanzu zan iya ce ni gwani ne a tuƙan keke. Da kuma da sauransu. Ba mota irin su mashin duk ana iya tuƙawa. Keke ƙaramin aiki ne a fili na in ina tuƙawa ne.

Wane irin nama kake fi so? Nama da na fi so shine nama na kaza. Ko da shike ina cin naman shanu, ina ci na akuya, ina ci na rago, ina cin naman tattabara, ina cin naman gafiya. Amma naman da na fi so shine nama na kaza. A cikin duk nama shine naman da na fi so kuma zan iya ce shine naman da yawancin mutane ma suka fi so. Kaza, kaza yana da daɗi sosai. Kuma kaza yana da laushi, yana da amfani a jiki, yana da kitse, yana gyara jiki. Bawai ina cewa naman shanu ko na naman rago ba su da amfani ba. Amma naman kaza, kaza shi ya fi, wato naman kaza. Zan iya ce yau yau ma na ci naman kaza. Ina cin naman kaza ko wane bayan sati ɗaya don gyara naman jiki. Likita na ya ce mun kar ina cin naman shanu ko kuma naman rago. Bawai ba su da kyau bane amma akwai abubuwa wanda ya duba jikina kaman irin su sadaure da wayan su abubuwa. A haka a hana ni cin naman akuya. Amma naman kaza a gwaje na bai da illa ko ɗaya. Amfani ne kawai zak shi. Kuma naman kaza yana da sauki. Za ka shiga ka je ka siya naman kaza ko kuwa ka siya kaza ka yanka, ka fiffige ka dafa kai kaɗai ba sai ka sha wahala ba. Ba sai ka je siya kasuwa ka na siya nama na shanu ko na ba. Naman kaza na daban ne kawai.

Kana zama kan giwa? A'a, ba na zama a kan giwiwa. Domin bisa ga inda nake zama da inda nake rayuwa, ba mu cika samu giwiwa. Amma ina zama a kan kujera, kushin, waɗansu abubuwa, amma ba na zama a kan giwiwa. Saboda haka an san wannan tambaya wanda ya ƙace, kana zama kan giwiwa? Zai zama, a'a, ba na zama a kan giwiwa. Shi ne amsa ɗin. Amma waɗansu abukan ina zama, amma giwiwa babu. Wannan ke nan fa don yadda filin da nake zama babu giwiwa ne shi ya sa. Amma in akwai giwiwa, zan iya zama a kan giwiwa.

Yaya kake jurewa zafi? To wannan tambaya ne mai matuƙar kyau ko kuma da matuƙar wahala na amsawa. Ni mutum ne wanda ya kasance baya son zafi. Bana son zafi ko kaɗan. Bana son zafi. Na fi son sanyi. Amma kuma inda na sami kaina ko kuwa sashin da na sami kaina a gwaje ne ko kuwa a fili inda akwai zafi sosai. To akwai hanyoyi da yawa na jurewa na zafi. Na ɗaya, wanka, wanka, wanka da yawa. Kaman ka yi wanka da safe, ka yi wanka da rana, ka yi wanka da yamma, zai taimake ka gwajin jurewa na zafi. Na biyu, jurewa na zafi na biyu, za ka iya ka sa fanka. Fanka a ɗaki, fanka a ofishi, fanka a gwajin aiki, fanka a class, fanka a asibiti zai tabbake mutane gwajin jurewa na zafi. Har in kana aiki da fanka zai na fiffita ma iska kuma za ka samu ka jure zafi da shi. Saboda haka fanka yana nan babba a cikin hanyoyi na jurewa zafi. Uku, kaya. Bisa ga irin kayan da kake sa. In ka sa kaya mai nauyi, zafi zai addabe ka. To yana gaya mana ke nan ka sa kaya wanda bai da nauyi, ƙananan kaya irin su vest, irin su guntun wando, irin su ƙananan kaya. Kar ka sa irin su jaket, kar ka sa irin su gari. Ka sa ƙananan kaya kawai wanda kaman cotton irin wanda bai da nauyi wanda iska zai na samu ya shiga. Shine na uku ke nan, kaya marasa nauyi, kayan da ba su da nauyi. Na huɗu ko kuwa na ƙarshe shine iska ko kuwa ka samu, ee, ventilation. In ka samu iska a ɗaki, kar kana cukunsuwa a fili. Ka samu kana buɗewa, kana zama daɗaɗani, siyara mutane kar ka sa ɗakin ka ya zama attatare. Iska baya samu ya shiga. Zan iya ce iska, iska, iska shine na ƙarshe. Ka samu iska. Iska yana nan, in iska yana busa ka zai iya sa ka jurewa na zafi. Saboda haka iska yana cikin abu ɗaya na muhimmanci wanda zai sa ka ka jure zafi. Ko da, ko da shike na gama na, na ƙarshen amma zan iya ƙara bada na wani. Wani in za ka sa kankara, aiki da kankara. Ka siyo kankara a zafi. Za ka iya ka sa a kan hankin ka. Kana taɓa jikinka da shi zai sa mai cooling zafin jikinka ka kasa. Kankara kenan. Wani kuma kayan sanyi. Za ka iya ka aiki da kayan sanyi kaman irin su drink kenan. Za ka iya ka saya drink a firiji ka sha don jurewa na zafi. In ka sha drink mai sanyi zai cooling komai na jikinka zai saukar da su kasa. Saboda haka ina iya ce kayan sanyi yana cikin abubuwa mai amfani. Ko kuwa ka samu, ee, ayaba da suransu sai ka yi sai ka sa a kankara. Haka in zai sa ka jure zafi da yawa. Kuma hakan yana da matuƙar amfani ta wajen jurewa na zafi. So zan iya ce wannan yana cikin abubuwa wanda zai sa mu jure zafi. Na.

Yaya kuke aiki da kungiya? To a gaskiya dai, yadda na nake aiki ko kuwa yadda muke aiki da kungiya yana nan da tsari tsari daban daban daban. A farko, yadda zai aiki da kungiya shine na farko a gwajin haɗin kai. Har in muka haɗa kai mun ce za muyi abu diɗai, shi ke nan za mu samu muyi haɗin kai muyi aiki a kungiya. A na biyu, akwai kauna. In ana kaunan juna wannan baraice wannan shi kaɗai zai yi aiki ba, wannan zai bar wannan bai damu da aikin da wannan yana yi ba. Amma akwai kauna, kungiya ma zai ci gaba. To yadda nake aiki zan iya ce kauna da haɗin kai da kuma rubuta tsari. Za mu taru mu haɗu mu rubuta tsari yadda za mu yi tsari duk wanda bai bi tsari ba za a hukunta shi. Wannan yana cikin babban hanyar da za a iya a yi aiki a kungiya. Domin in ba a sa tsari a cikin kungiya in ba wani zai iya yaje yazo na ana aikin kungiya shi yana hutu ko kuwa yana wasa bai damu ba ma shi a gama masa a ka masa. Amma in aka taru aka sa tsari aka ɗauka sunaye duka, in an gama aiki za a kira ka ka zo ka yi sign in ka wuce kaga. A hanyar nan za a samu inda za ayi aiki a kungiya kuma yazo na daidai. A gaskiya dai mutum yayi aiki da dama daban daban a kungiyoyi na fuskance kalubale dayawa. Wani ba zai iya komai ba shi kawai bai damu aikin da za ka yi ba. Shi kawai as long as ana kungiya ya ga kawai mutane suna can sai ya zauna kawai yana muku hutu shi kune zaku masa aiki. To zan iya ce gaskiya wannan bai kamata ba.

Kafi, kanafi son fensir ko alkalami? A gaskiya a baya nace nafi son fensir amma na canja hankali ko kuwa na canja zaɓi. Zan koma da alkalami. Na canka alkalami a saman fensir. Eh, zan iya ba da wa'insu uzirina akan dumme na zaɓa alkalami a sama da fensir. Na farko fensir abu ne wanda ana drawing da shi, ana rubutu amma mafiyin yara ne suna amfani da shi. Amma alkalami in ka yi rubutu da alkalami duk inda a ka je baza iya goge ba amma fensir ana goge rubutun fensir. In ka yi rubutu da alkalami anyi wasa da shi zai goge, zai gogu. Amma alkalami in ka yi rubutu da alkalami baya goguwa yana can daren ba abun zai same shi. Ka ga kenan? Wannan ne, wato dumme na zaɓa alkalami a sama da fensir. Dukansu suna da amfaninsu amma ma babban mutum mai aiki gaskiya alkalami ya fi. Fensir yana karyewa zaka nema reza kana feɗewa. Gaga wannan ɓata lokaci ne musamman ma mai aiki. Amma alkalami ba ruwan kare feɗewa, ba ruwan kare karyewa, ba ruwan ka da ko wane abu kawai ka cire murfinsa ka yi rubutu da shi ka gama.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. Jefa dutse nesa abu ne wanda yana buƙatar ƙarfi, ilimi, iyawa, saboda haka.

Sau nawa kake amfani da internet? Ya kasance ina amfani da internet ko wani lokaci ne. Ko wani rana, ko wani lokaci ina amfani da internet. Ya kasance ni mai sana'a ne akan internet, so internet nawa ina barinsa a buɗe kowane lokaci, data na yana nan a buɗe a internet. To zan iya ce banda lokaci wanda ina hawan internet, ko safe ko rana ko yamma babu. Ko wani lokaci kawai ina kan internet ne. Kaifa wani lokaci kai kana kan internet? Kana yin internet? Internet de yana da amfani, kuma yana da illa a haɗe. Illolin internet, yana nan da dama. Amfanin sa, yana nan da dama, yana nan bisa ga yanda kai amfani da shi. In ka yi amfani da shi, zai tammake ka, in ba ka yi amfani da shi ba, zai ɓata ka. Saboda haka shawarana, a yi amfani da internet, amma kar amfanin da internet in yai yawa. Shi ne ansa na.

Kana iya dafa abinci? Wannan ta mayanan ya sa ni dariya. E kwarai kuwa zan iya ce ina dafa abinci. Kana iya dafa abinci? Eh ina dafa abinci. Na iya dafa abinci sosai. Gidanmu ya kasance gida ne muntashi bana mace. Mu maza ne. Saboda haka mu ne muna dafa abinci ma kanmu. Ni da ƴan uwana maza mu muna dafa abinci. Tun ina ɗan shekara bakwai na fara shiga kicin ina kwaya dafa abinci gwajen ummata wato mamana. A hakan na kwaya, na kwaya, da yardan Allah yanzu ba abincin da zai wuce ƙarfina. Arin a gefenmu ne. In na dafa ma abinci mata ka ce kai wannan kan yana aiki a wajen madafin abinci ne? Amma babu. Iyawa ne kawai sansam wan da na kwaya tun ina ƙarami. Saboda haka na iya dafa abinci shine ansan. Na iya dafa zogale, na iya dafa yakuwa, na iya dafa indomie, na iya dafa shinkafa, na iya dafa wake, na iya dafa zogale yakuwa, alehu, nama, kifi, alale, hmm tasba, miya, miyoyi daban daban kala kala iri iri dukka na iya dafa su. Saboda haka na iya dafa abinci. Abinci abu ne mai dafawa sosai na iya dafawa.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana kan gado ne. Kwarai kuwa ina kwana akan gado. Akwai abubuwa da zan yi kirga me yasa bana kwana a ƙasa. Na ɗaya, kwana a ƙasa, duk randa na kwana a ƙasa zai sa baya na yana min ciwo da suwuya na. Amma ar in na kwana akan gado za ka gani duk gaɓaɓuwan jikina suna hutawa suna zama dai-dai. Gajiyan da nake jima bana sake ji ar in na kwana akan gado. Saboda haka akan gado nake kwana ba a ƙasa ba. Kwarai kuwa. Amma aka ce ba kullum ake kwana akan gado ba. Wata rana ina kwana a ƙasa. Wata rana mantuwa zan yi ma nayi bacci a ƙasa. Amma a dai-dai ko wani rana akan gado nake kwana ba a ƙasa ba.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Kwarai kuwa ina zuwa wurare da wuri. Misalin filin aiki ko kuwa aji ina zuwa da wuri. Zuwa wuri wurare da wuri yana da amfani domin za ka iya ka zo lattu ka ga an gama abu a kanka ko kuwa ka je class an gama karatu ko kuwa an gama test a kanka. Saboda haka ina zuwa wurare da wuri. Kuma zuwan wurare da wuri yana da amfani saboda haka zan iya ce ina zuwa wurare da wuri. Kwarai kuwa wannan shine amsana.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri. Na iya buga rubutu da sauri. Na kwaya rubutu tun ina ƙarami a cikin waya. A class a aji na koya yadda ana rubutu. Ni na kasance ni ne na farko ma a rubutu a cikin ajin mu da ina primary. Saboda haka ina buga rubutu da sauri sosai. Bangan har yau bangan wanda ya fi ni buga rubutu da sauri ba ma. Hmm kuma in nake rubutu da sauri ina bugawa ina jin daɗin haka. Shi ne gaskiya na iya rubutu da sauri ba karya. Na kuma daga da, da alkalami na fi son rubutu bana son fensir.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ni ina zuwa kasuwa ranan Alhamis. Ran Alhamis ne nake zuwan kasuwa. A garinmu kenan muna zuwan kasuwa ranar Alhamis, can ne asalin ranan kasuwan mu. Amma ina iya zuwan kasuwa ko wane rana, dun nayi aiki naje shago. Amma asalin ranan kasuwa a cikin garinmu ko kuwa a jihar mu shine rana ta Alhamis. A rana ta Alhamis mukan zuwa yin cefane, mukan iya zuwan siya abubuwa, masu sana'a, masu aiki suna neman aiki, masu tura wilbaro suna yi, masu siyar da fanke, masu siyar da suga, masu dako, masu kunu, masu soɓo, masu shago kowa da kowa ana fita ana yin aiki ranan kasuwa. Ranan kasuwa a garinmu yana cika. Saboda haka ranar Alhamis a garinmu ana aiki da yawa kuma shine ranan da ni ina zuwan kasuwa. Ina ga shine abun da zan iya faɗa. Rana ta Alhamis shine rana na zuwa kasuwa na. Eh, da kuma a kasuwa na kasance ina yin sana'a ne. Sana'a na tallan goro. Ina siyar da goro. Goro ɗaya naira ɗari, goro biyu ɗari biyu, amma goro uku ɗari biyu da hamsin. Kaga an cire hamsin. Kaga wannan ne ana ce dashi sana'a kuma duk wannan sanadiyan kasuwa ce. Da ba kasuwa ina zamu ga sana'a. Kaga dole muna zuwan kasuwa. Kasuwa yana taimaka min sosai. Kaman inda muka tashi anan ba dole ne sai ka sa damuwanka akan iyaye ba. In ka fita kasuwa ka nema za ka samu. Saboda haka ran Alhamis nake zuwan kasuwa.

Na ke iya ɗinka. Kana iya ɗinka tufafi? Ai faɗiwa ya zo dai dai da zama kenan. Wannan shine asalin aikina, ɗinka tufafi. Ni tela ne ina ɗinka tufafi wato aikina kenan. Wannan ne aikina, ɗinka tufafi shine asalin aikina. Ni telo ne, ko wane rana ina ɗinka tufafi ɗaya zuwa biyu zuwa uku. Abu ne na fara tun ina ƙarami. Na koyi shi a shaguna daban daban. Ya zama min shine aikin hannuna, sana'ata kuma ina ɗinka tufafi ma kaina, ma ƴanuwana, yayunana, dangina. Ina ɗinka tufafi ina samun kuɗi akan ɗinka tufafi. Saboda haka ina iya ɗinka tufafi kuma ina jin daɗin ɗinka tufafi. Ko na samu aikina wanda ina samun kuɗi dole na siya keken ɗinki dun ina ɗinka tufafi ko kuwa ina gyara tufafi. Saboda haka ina ɗinka tufafi sosai. Na iya ɗinka tufafi. Akwai tufafin kanda za a ɗinka ma ne ko kuwa akwai tufafin da za a ɗinka muku ne ko kuwa sani ne ana nema akan ɗinka tufafi. Ƙwarai ni ina ɗinka tufafi duk randa kuna son ɗinka tufafi ko ma waye ne ya same ni zan ɗinka masa tufafi mai kyau, mai daraja, mai ban, mai sha'awanni a ido. Ni mai ɗinka tufafi ne kuma na iya ɗinka tufafi. Ina iya ɗinka tufafi shine amsa.

Wane irin yanayi nafi so? Wannan gaskiya tambaya ne mai kyau kuma na ji daɗin yin tambayar nan. Aaa, akwai yanayi da yawa da dama. Yanayin zafi, yanayin sanyi, yanayin shagali, yanayin murna, yanayin, eh, wahala, yanayin jin daɗi, yanayin cin abinci, yanayi da dama da yawa. Amma a cikin duka yanayi, yanayin da na fi so shine yanayi na ruwan sama. A sa'in da ko kuwa duk lokacin da ana yin ruwan sama, zan iya ce shine yanayin da na fi so. Domin a ruwan sama zan kwanta, zan yi barci. Duk lokacin da nake so kawai zan kwanta nayi barcina. Zan iya kwanta daga safe har yamma a ra'in ana ruwan sama. Yanayin ruwan sama ke nan. Sanyi da ruwan sama shine yanayin da na fi so. Kuma ina son yanayin ruwan sama sosai da dama. Domin haka nan Allah Allah nake yi ma kawai zamanin ruwan sama ko kuwa lokacin ruwan sama ya zo. In a lokacin ruwan sama ma in gado da ni za ka gan ni kawai ina murna, ina jin daɗi. Domin ana ruwan sama kenan. Duk inda ana ruwan sama ina jin daɗin yanayin. Shi ya sa ya kasance ni ina son yanayin ruwan sama sosai. Zan iya ce shine yanayin da na fi so. Amma akwai wasu yanayi wanda su ma suna burge ni. Kaman yanayin shagali. Duk inda ana shagali yana burge ni. Ina son yin shagali. Amma wanda ya fi burge ni shi ne yanayi na ruwan sama. Duk inda ana ruwan sama ina son wannan yanayin. Ma kuma ba yanayin nan ne muna magana a kai ba. Zai yuwu yanayi na farin ciki. Nake farin ciki ko duk sa'nin da ina farin ciki zan shiga yanayi mai kyau. Da kuma abun da ya fi sa ni yin farin ciki shine kuɗi, kuɗi. In na samu kuɗi, kuɗi kenan. In na samu zan ji daɗi. Shi ya sa ina jin daɗin yanayi. Wato yanzu na samu kuɗi zan yi farin ciki. A farin cikin kuma in ana ruwan sama zai zama na daban ne kawai. Ka ga yanayi daban daban wanda nake so kenan.

Nake duba kalanda kullum ko kuwa kana duban kalanda kullum? A zan iya ce eh, zan iya ce babu. A gaskiya dai bana duban kalanda kullum. Bana duba kalanda kullum amma ina duba kalanda wa'ansu rana. Wani rana ina iya manta yaushe ne ranar da muke ciki. Wato kamar yau Monday ne amma zan manta a kan yau Monday. Yau Talata zan manta a kan yau Talata. Bana cika damu da duba kalanda amma kuma akwai kalanda a wayana. Amma bana cika damu da duban kalanda. Amma kuma duban kalanda abu mai muhimmanci ne ya kamata ana duba kalanda. Gaskiya ni ma naga kuskurena a hanya yanda bana duba kalanda. Zan fara iya kokari na na fara duba kalanda. Shine a gaskiya. Kuma kalanda muna da kalanda a gida. Muna da kalanda kuma a cikin ɗaki. Muna da kalanda a kan katanganmu amma na zo na duba kalanda in gan mene wane wata muke ko kuwa wane rana bana cika damuwa. Dun ni damuwa na nayi aiki kawai. Nayi aiki mai kyau shikenan. Ina tashi nayi aiki. Ban damu da soron abubuwa ba. Ban damu na duba kalanda ko in duba yau mene ba. In na fita dai za a iya ce a yau fa Litinin ne, yau Laraba ne, yau Asabar ne, yau Lahadi ne. Kafin in san akan yau Lahadi. Amma ni in tashi na duba kalanda babu. Ko kuwa akwai a kaina na rike date na rana ɗaya a kaina kawai lissafi zan ina yi. Zan yi lissafi yau ka zane, gobe ka zane, har wata ya kare za kaga ba saina duba kalanda ba. Wato akwai kalanda kamar na rike kalanda zan iya rike a kaina sai ina duba ɗaya a cikin mako. Wato ba sai nake duba kalanda kullum ba. Kwakwalba na yana tambakaina ta gwajin amfani da kalanda. Shine magana gaskiya bana cika duba kalanda. Amma ar in duba kalanda abu ne mai amfani kullum. Zan yi kokari na fara in sa jiki in fara duba kalanda kullum. Amma kuma ar in duba kalanda ba abu mai amfani ba ne? Zan ci gaba da yanda na saba in rike a kaina ina duba. Duba kalanda abu ne mai amfani ko ba mai amfani ba shawarane. Zan iya samu amsa ko daga wani fili in na je yau zan shiga intanet na yi tambaya a kan dubawa kalanda kullum abu ne mai amfani. In mai amfani ne gaskiya dai dole nayi kokari na fara duba kalanda.